Ni ina son kallon Hausa fim wanda ake yin action, wanda akwai irin su Sani Danja, Ali Smart, Huraira da sore soren su din. So nina fi son kallo ire-ire irin wancan movie na action fim na Hausa. To garin kallon nan ina so mutane ana bi da kyau Ana tabbatarwa abubuwa na tafiya da kyau ba tare da ɓatan lokaci ba. Kun gane ko? Yauwa tare da kallon fim na Hausa, kallon su irin actors da actress kaman su Sani Danja da soro kin shi ne nawa ba tare da wani abubuwa ba. To na kunji.

Ba na yin harsashi lokacin da nake bacci, domin ina rufe bakina da kyau na yi bacci ba tare da bakina a buɗe ba ko ina wayonsu abubuwa da zai gurzar min da baki. So shi yasa ba na harsashi lokacin bacci. Ina iya kwanta da kyau ba tare da rikici ba, ba tare da kome ba, ba tare da ɗaga hankali ba. Shi ne yake taimakewana da ba na iya harsashi lokacin bacci, ba bakina kuma a rufe. Ba na damun mutane kusa da ni lokacin bacci. So sabida haka yana taimaka min sosai lokacin bacci. Kun ji ko? Ba tare da wani abu ba. Na gode.

Ba na ƙetare kafafu lokacin zama. Ina zama da mutane, kafafuwa na a miki yake ba tare da sai na ƙetare shi ba. Kaman wani tsohon principal. Ni haka nake zama kuma duk mutane sun san yanda nake zama da su a majalisa ko sun san da haka nake zama. Ƙetare kafafuwa yana sa kafafuwa na su yi min ciwo, su gajiyar da ni. To tare da haka ba na iya ƙetare shi sai da na mike shi a miki inda yake siye in dinga hira da mutane ba tare da ƙetare shi ba. To ni haka ne nake zama na. Ban san ko kun fahimta ba. Kun ji ko? Yauwa. Na ji.

Launin labulen gidanmu colour purple ne. Eh aka muka yi launin labulen gidanmu colour purple. Adew de ga pink adew de de ga pink.

Ni fa gaskiya, namomi da yawa nake ci amma a cikin namomin da nake cin nan wannan ɗaya na fi so. Eh gaskiya naman akuya yana da daɗi, naman kaza yana da daɗi, naman alade yana da daɗi, naman kare yana da daɗi, naman kaza yana da daɗi, naman rago yana da daɗi, naman shanu ma yana da daɗi amma duka dai wanda na ni na fi so shine naman akuya. Don man, man da yake jikin shi nan da ka shushukan da yake jikin shi. Shi ya sa ni na fi son naman akuya ba tare da wani ɓata lokaci ko wani abu. So kullu yaumin indai zaka ban naman ka min kyautan naman akuya. Naman akuya ya fi min shiga. Shi ne gaskiyar magana.

Ba na so in buɗe taga gaskiya don ɓarayi za su iya su shiga ma ɗaki ba tare da sani ba. Shi yasa ni ba na buɗe taga na idan ina ɗaki ko idan ba na gida. Ɓarayi za su iya su shiga ma suyima sata ba tare da saninka ba. Ka ga in ka fito, ka ga an shiga ma ɗaki baka rufe tagan ka ba, ranka zai ɓace. So sabida ni ina ɗaki ko na fita, ina rufe ɗakina ba tare da buɗe taga ba. Don yana janye hankalin ɓarayi a unguwa ko a inda kake zama ko ma shagon ka ne. So ni shawara na ma matasa ko magidaje ku bar buɗe tagan ku in kuna ɗaki ko baku a ɗaki don ya samu ya dunga rufa muku asiri. Shi ne nawa shawaran.

Gaskiyan magana shine bana sanya da tunatarwa don ayyuka. Akwai inda Allah ya halicce ni. In ina da wani ayyuka a gabana ko wani aikin da zan yi, zan sa shi a zuciya na. In ga ya zan fuskantar da aikin ba tare da na sanya tunatarwa ba. Shine ni inda ni nake aiki. In lokacin ya zo ni da kaina zan tuna. So ba tare da na je na setting wani alarm ko wani reminder game da ayyukan da ya kamata yin, ni zai-- zan yi, na yi, na tuna. Akwai lokacin nan ya kai aikin da ya kamata nayi. So lokacin da tare da tamakon Allah in ya zo, za ka gani na tuna da abun. Zan jan aikin da yake gabana. So ni bana, bana sanye da tunatar da wani ayyuka ko inje in rubuta shi ko in setta reminder babu. Ni ina sa shi a zuciya na ne. Sai ka ga abun na zo nayi shi yauwa.

Tambaya game da yaya sa hannu na naku yake. In mutum ya yi rauni ba tare da jinya ba, dole a kai shi wurin jinya a je a jinyatar shi, sai a ɗora mishi hannu tare da masu aikin kashi. Hannun a hankali a hankali zai zo ya dawo inda ya kamata ba tare da wani ɓatan lokaci ba. Shine inda abubuwan yake iya gyaruwa tare da hannu. A ce misali ya yi asidan na mota ko na mashin sa ya karya hannu. Dole za a kai shi wurin likitan yan kanshi a je a miƙar mishi da hannun ba tare da wani ɓata lokaci ba haka ba. Agun hannun shi in zai iya samun wani damun da zai zo ɓace ko wani abu.

Maganar bikin ranar haihuwar mu a Turanci shi ake nufi da birthday. In ji bature kenan. Ta randa ranar bikin haihuwar mu ni a nan kaman ni na tashi da safe. Na tashin addu'an, inma Allah addu'an na gode mishi da bari na da yayi zuwa lokacin yau, ga watan yau, ga ranan yau. Da ya barni ina tare a cikin masu rai a cikin koshin lafiya ba wai ina kwanciya a asibiti ko ina jinya. Zan gode mishi, inyi addu'a sai in tashi. Sai da yamma zan tara abokanan arziki da ƴan'uwa, in ɗan dafa wani abinci da ɗan cake na sai mu je mu yanka mu yi murna. Shi ne ni yanda nake yin biki na ranar haifuwa na. Ba tare da wani kame-kame ko wani ɓoyayya.

Maganen gaskiya shine ni bana iya jimre zafi. Shine gaskiyar magana. Don zafi yana hana ni bacci kuma zai sa ni ina juye-juye da dare baran iya kwantawa ba. Za ka ga in juya gabas, in juye kudu haka zan dinga juyewa sabida zafi bai karɓa jikina ba. In ba wuta a ɗaki, zafi gaskiya yana hana ni bacci. Tau. Akwai zafi kala-kala ban san ko zafi daga wurin ƙone wuta ko jin ciwo cikin wuta na dafa abinci ko nawane abu. Akwai zafin wutan NEPA da ake kunna fanka da shi. So ni ban san wane zafi ake nufi da shi ba. Mande zafin NEPA ne na kawo wuta in ba shi bana iya kwance gaskiya. Yana damu na sosai. Shine gaskiyar magana. Tau. Bana iya jimre zafi.

Eh muna da fanka a rufin ɗakin mu. Abun da ya sa muka sa fanka domin zafi. Gaskiya in ba fanka a ɗaki a inda nake zama Arewa Nijeriya zafi zai kashe ka. Tun ba lokacin da mun fara shigan zafi gaskiya zafi yayi sai ka sheka a ɗaki in baka da fanka ko AC a ɗaki. So shine maganan gaskiya. Abubuwan sai da fanka. Fanka amma watarana yana busa za ka zama ne kaman kana wutan jahan nama ne yake busa ka. Amma iya wuyan fankan yana rage zafin to wani abun nan to shine gaskiyar magana. Amma ka zauna ɗaki ba fanka ai ranka ya daɗe zaka mutu ai. Ɗakin zai yi ɗoyi yayi zai ɗo zafi har ka gwammace ba me ya kawo ka ɗakin. So dole a dinga biya hankali.

Eh, ni maganan gaskiya ni na saba da shirye-shiryen kwamfuta. Tun ina shekara sha biyar naje nayi diploma a makarantar kwamfuta. Ni iya shige-shige a kwamfuta, ba tare da wasa ba ne. In ka bar min kwamfuta zan iya abubuwa da yawa a kwamfuta. In ka zo ɓangaren CorelDRAW ina graphic design a kwamfuta. In ka zo ɓangaren MS Word ina typing na letter, ina iya arranging letter a MS Word. In ka zo ɓangaren accounting ina iya amfani da Excel a kwamfuta. So, in dai maganan shirye-shiryen kwamfuta da shiga da fita da abubuwa ni naɗan gamsu da maganan kwamfuta ba karya. Kuma abun ya taimake ni sosai a rayuwa dan na san abubuwa wuraren da na samu kaina ilimin kwamfutan ne ya ɗan ɗagardani ya kai ni.

To, maganan baƙo, karɓan baƙo babban magana ne. A hausance kuma da arewance akwai wani karin maganan da aka ce wai, "Baƙon ka annabin ka." So wannan me ma'anan wannan maganan kenan? Ma'anan wannan maganin shine wai, in ka karɓi baƙo, yanayin da ka karɓi baƙo zai an-annabce ka. Mu a nan ɓangaren Arewa ba ma wasa da karɓan baƙo da kuma mutunta shi. In ka yi yau ka zo, an haɗani da kai asuba ko kuwa wani abokina ya haɗani da kai, zan karɓe ka hanu bibbiyu. Zan ma mutunci, mutuncin da ya kamata. Mawancen abokina ko ɗan uwana shi zan man don a takaice kana cin albarkacin shi ne. Zan ma iya ƙo ƙari na in tabbata na sa ka zauna ka yi feeling at home a wurina ko a gujina. Da ko ka tafi a baya na za ka yi magana mai kyau. To wannan shine gaskiyab ba wani ɓoye-ɓoye.

Launin idanuwa na baki da fari ne. To ni ban san wanne kake nufi da shi. In ya zo maganar launi ido, ai kowa a duniya launin idon shi baki da fari ne. To ni ban san wani launi kake tambaya da yawuce wannan na baki da farin da an san kowa da shi a duk duniya, duk wani jihar inda kake zaka samu. Indai mutum da Allah ko annabi ya halicce shi, zaka samu launi idon shi baki da fari ne ba tare da wani kala ba. Gaskiya shine na maganan. To ni ban san dai ko akwai wani abun da ni ban sani game da launin naman Ni wanda na sani ne, kuma da yawancin wanda na riga na gani shine fari da bakin na. To shine ni abun da zan iya faɗa. Ban san ko akwai wani abu ban da wannan kuma.

A sati sau ɗaya nake yankan farce a wata sau huɗu don sati huɗu shi yake yin wata ɗaya. To, to ni yankan farce kamar shekaran jiya na yanka farce na. Kuma abunda ake karɓa yankan farce na hannu da kafa a arewacin Najeriya yawancin wurare shine naira ɗari biyu. Ina zaka yanke hannu kuma kaɗai ko kafa za a karɓa ɗari amma in za kai hannu da kafa naira ɗari biyu ne. Yana sa farcincikan ka su yi ƙyau in ka shiga cikin mutane ama kallon mutumin kirki ba za su kalle ka kaman ƙazamin mutum ba. To shi ya sa kowane sati da ya shige zan nema mai yankan farce ya yanke min farce ba tare da wani dogon magana ba. Don gaskiya yana sa jiki da ƙafafuna suna ƙyau da farcina na. In ka shiga wurin mutum ze ma kallo as wanda yake tsafta ba kamar wani Alaɗe ba. To shine maganan gaskiya.

Ni ba na sa safa kullum. Da shike abin da ya sa ni ba na sa safa shine inda nake zama a jihar na Najeriya, Taraba inda ni nake zama ba sanyi sosai. Kuma ni bawai ina da ciwon sanyi ba. Yawancin mutanen da na sani suna yawo da safa ko suna sa safa. Yawancinsu suna da ciwon sanyi ne ko suna garin da akwai sanyi. Kaman a Taraba ko wani jihar da ake ce Sardauna. A Sardaunan suna da boda da Cameroon. Ba ƙaramin sanyi ake yi a wurin ba. Ba su da lokacin sanyi da zafi kullum kaje wurin ruwa ake yi da sanyi. Wuri ne a jihar da ya kamata ka gama zama a jihar arewancin da nake ya kamata kaje ko na kwana ɗaya biyu ka gwada visiting nazo. So iri, iri, ire wayan nan jihar nan kaje zakasame suna sa safa kuma tare da rigan sanyi. Maraka tagaggansu sun rabu da safa da rigan sanyi. To ni kuma gaskiya ni ba, ba na sa safa inda nake zama ba sanyi bane kuma ba ciwon sanyi nake da shi ba ko ciwon kashi nake da shi ba.

Ni me sa aiki a rai na yin shinkarɓata na gama shi. Na yi, na sa rai ɗan kammala aiki a soso lokaci ko a wannan lokacin. Na sa rai na wurin zan yi shi don ni ina da kuzarin aiki kuma ni ba na bar jikina ya mutu a gaban aiki. So duk wanda ya san ni, ya san ni ina da kuzari ko, ko ba ka so ka yi aikin ka na tare da ni zan sa ka yi aikin da shike. Ni ba na son ga ana barin aiki ba tare da an gama shi ko an kalma sashi. Ni ba mai son a bar aiki ya shige wani kwanaki ko ya daɗe yana zama wurin. So shine maganan gaskiya. A man ka ban aiki zan tabbata an gama ma aikinka ba tare da ɓatan lokaci ba. Don ni ba na son a bar aiki a ji ana wani abu. Kafin muyi wani abu ko na wasa zan tabbata an gama aikinka.

Maganar gaskiya shi ne bana kunna kyandir a gida. Maganar kunna wuta a gida ko gidanka ko gidan haya ba ƙaramin damuwa yake jawo ba. Akwai wani hirar da na sani na inda na zauna da anguwar na zauna da na maƙwabcinmu ya kunna kyandir, kyandir ya kama riga a cikin gidan, ya kama wuta ya ƙona wa mai gida gidanshi. Kaga irin wannan lamarin zai sa ka damuwa da mutane ko ya haɗa ka da mutane. Ina ruwan ka ƙona ma mutum may be mai gida gidan shi sai yazo ya ce ma ka dinga kunnawa, ka dinga zo ka gina mishi gidan shi. Ga ka nan kai ba fili kake da shi ba, ka zo ka fara ma wani gini kuma bale ba zaka yi blaming nashi ba ko ka ce laifin shi ba ne. Don a hannunka gidan ya ƙone. So ni zan ba ma in dai shawara ne, zan ce ma mutane gaskiya su, su ki yi maganan kyandir don zai iya ja ma wani jarfan da ba za ka iya fita ciki ba. To gara ka gwanda-gwanda wutan ma ba wai wannan ya fi, ya fi kyau ba amma gwanda-gwanda na NEPA ma a kan kyandir.

Eh to, maganan gaskiya shine wata rana ina iya yin waƙa a cikin zuciya da irin wakokin soyayya kuma ya rige zamana dole ne, dole ne yi waƙa a cikin zuciya shine gaskiyar magana. Akwai wasu wakoki na soyayya da ya kama hankalinka, za ka ga ku a cikin barci kana waƙa a cikin zuciyan kana aiki idan ka buɗe ma sai ga waƙan yana zuwa ma zuciya ba wai da son ka ba ne. Amma akwai wani abu da waƙa ya riga ya kama jikinka, ya kama ranka ka so waƙa za ka ji ko kana bacci zuciyan ka cikin zuciyan ka za ka dinga waƙan kana yaba waƙan kana abubuwa dewa na waƙan. So tare da haka eh ni gaskiya na magana ne wata rana nake yin waƙa a cikin zuciya ba tare da wani ƙarya ko kame-kame ba shine maganan gaskiya.

Abincin da ni na fi so, gaskiyar magana in ya zo ɓangaren abinci, ni abincin da ni na fi so shine shinkafa. Shinkafa ko ma shinkafa jollof ne ko shinkafa fari da stew shine gaskiya abincin da ni na fi so. As dan adam, ko ya aka dafa shi ina iya ture shi. Yauwa in kana so ka kama ni ko ka sa min guba a maganan abinci, ka yi min abinci shinkafa jollof ko shinkafa da stew da wake to ni fa ka kama raina. Ni kuma cin abincin ko ya yake ni zan ƙoƙarin cin abincin dan ni bana wasa da shinkafa. Inda naga shinkafa ci nake yi ko gidanmu makwabcina ko gidan abun nan mai adawa na naga ni abincin shinkafa sai na ci. Shine maganan gaskiya. To ni ban san waye ne mai abun nan gaskiya. Abincin da ni na fi so shine shinkafa ba karya.